Kana da katin kasuwanci? Eh, ina da katin kasuwanci wanda mukan ce ma complement card. Shi wannan complement card ɗin yana ɗauke da bayanai ne na gurin da mutum yake yin wannan kasuwanci ko kuma gurin da mutum yake zaune. Don mukan yi shi ne domin tallata haja mu ko kuma tallata wannan kasuwanci da muke yi. Ko kwatomas haka in ya zo ya yi siyayya mukan ba shi wannan kati. Don gobe, don akan samu akasin ka ga mutum ba wai fata ake ba wurin ka da kake yin kasuwanci nan an zo wani abu ya ɓallo ka canja guri. To da wannan complement card ɗin naka akwai lamban ka a ciki, akwai bayaninka da wani abun da da dai ba a rasa ba. To zai tuntube ka domin jin shin akwai wani abu ne da ya sa ko kuma ka bar wani kaso.

So nawa kuke yin taro a mako? Yanda mukan yi taro a mako shine kaman ƙungiya da muke da shi na wannan matasa, mukan yi taro ne sau biyu a duk mako. Wannan taron mukan yi ta ne kamar rana irin ta Juma'a da kuma ranan Lahadi. Wa'innan ranaku ne wanda aka sa wanda ko da ace a rana ko a cikin wannan mako ɗin ba ka samu wannan halartan wannan taro ba, za kai iya bakin ƙoƙarinka dan ganin ka halarci wannan taro cikin wa'innan kwanaki guda biyu. Dan haka shi ya sa mu kai amfani da wannan lokacin saboda kowa ya sami halartan wannan meeting namu.